Wannan dai salati ce, salatin Annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. "Allahumma salli ala sayyiduna Muhammadun wa ala alihi wasahabihi wasallama taslima."

Abubuwa da yawa domin dariyar wani lokacin ba ka san ma ya za a yi ta fara ba, amma dai abubuwan barkwanci suna ban dariya.

Tsintsiya, to nide bana shara, amma yawanci tsintsiyar gida ne, bana tsintsiyar mai laushi.